Eh mana, ina fatan samun cinyewa mana aduk wani abin da nakeyi na rayuwa. Ina fatan in yi nasara. Allah yataimakeni insamu.